Ranan da ya fi mun kyau a wata na fi son Alhamis. Alhamis ne ranan da na fi so saboda in nikan samu lokaci in zona inyi wa yansu abubuwan da ba na samun lokaci a cikin mako. Casa sa na fi son Alhamis. Bayan da Alhamis na fi son Asabar. Asabar kuma wata rana ne da nikan ji dadi saboda saboda nikan samu lokacin yin abun duk abin da na so in yi.

Ni mutum ne da bana son dama amma rayuwa damuwa ya kan zo a lokacin da ban washi, ya sa duk lokacin da dama yazo ko a wurin aiki ne ko a gida. In a wurin aiki ne in damon ya sha ƙarfi na nakan kai ma wanda suna gaba da ni ko kuma wanda sun taba aiki din kafin ni nazo nakan nuna musu damuwa don in gaya musu yanda damuwa din na nan ko za su ya tamake ni saboda mu kashe damon.